Ka na son abinshi mai yaji. Kani son abinshi mai yaji.

Yanka kaki shiraya yanka ke yanka keke shiraya ayo anka.

Wani aka gida kakeyi kullum. Wani aikin gida kakeyi kullum.

Kana da fanka a rufin dake. Kana da fanka a kofar dake.

Kina kisha kasha a yana ziko. Kina kisha kaya a yana ziko.

Kana amfani da sabuwar net, kana amfani da sabuwar.

Sau nawa kake amfani da waƙa. Yaka zuwa wani kake amfani da waƙa.

Wanda shine kasha hakiki ko anyi dashi? Wanda na hakika ya yi kyau, kin fasa.

Mene mene mafi mushe, mashi ashe, ashiki abokin kanta ka.

Kana raba wayan da ka a yankizo, kina raba wayan za ka gizo.

Kani zuwa halitta lokacin dare dare. Kana zuwa halitta lokacin dare dare.

Wani irin ayis kirim kake fisu?

Kanin bikin ka indojin asiki kanabin ka indojin asiki a kafe.

Yaushe kake ci abinci rana?

Kana raba abin shuku da mutum. Kana raba abin ku da mutum.

Ina kafin tofa mayu, ina kafin tata mayu, ina kake tofa mayu.

Yaya kake sansanta rikishi ai Siki, Santana Ragaki Safiki.

Wana irin yana keke fi so wani irin yana si ka ke fi so.

Kunyi wuta dan ita kunyi wuta dan ita shi kunyi ita wuta.

Kina hiya bada bakwanshi kana hiya bida bakwanshi.

Ya ya kake zubar da shara? Ya ya kake zubae da shara?

Ma ya katana da kafiko hakali da safiko hakali.

Yaya, teburin ku a wurin aike yake wurin cooking.

Mi kakeyi, lokacin da kaki jin damuwa. Lukanke shi damuwa.

Yaya kake jaguranta mutum yaya jaguranta mutum.

Ka na ajiye kwafai baya na hunku.

A wanne wata aka haife ku? A wane wata aka haifi ku?

Mi ne, mi ne, mi ne ne mafi muhimman shi'aƙuwa wan shi.

Mine mine buri rinku a haikin. Ina niman burin ku a kai wa kin.

Kana amfani da kwanye waya. Kana amfani da kwayen waya.

Kana iya ɗinka tufafi. Kana iya ɗinka eh tufafi.

Kina zuma kam kewa, kana zuma ken ge-ge wa.

Wane abu kake amfanin dashi don sakonni? Wani abu kake amfanin dashi.

Robutunka yana da mi ɗan kayu. Robutunka yana da kyau.

Nawa sau kake kalon wayanka kalon sashen wani wayanka.

Ni ka keri da farko, ni ka shi, da ka ishar fish.

Wanan irin kaya daki kake fi so wanan irin kaya daki fi so.

Mene mene yake sake, dariya. Mene mene yake sake, ka yi dariya.

Karanta sa hannun saƙonin ku hana saƙonin ku.

Yaya ka ke magana da abokan chinikina? Yaya habu kan shikinim?

Wani irin kayan ta, ya huta kake son ba yawa, son ba yawa.

Yaya kake ta tsara ayukan da su kafi muhimmanci.

Wani irin tufafe kake fi so? Wani irin tufafe ki so?

Kana cin salati kana cin kana cin salati.

Ka-kana ya ga ba ta da ahutu, ahutu.

Kana banada shawara a aiki?

Kana amfani, kana amfani da matashin wuya.

Wa she wa ni shi mafi wa na mako mafi hannu.

Sau nawa ka ke kaɓa ƙira a iko? Taɓa ƙira aiko.

Kana tara tsaba kuɗi, kana tsaba kuɗi, kana tara tsaba kuɗi.

Kana son ware maso hayaniya hayaniya.

Kanan kusa lokacin yanka harbasa. Kani kukin lokacin yanka harbasa.

Nawa kudun wuta lantarki na hawa ta? Lantarki a hawa ta.

Kana jin da taurin kawari. Kana jin da tsare kawari.

Kana, yin, harsashi, lokacin bashi, ani akashi kashi.

Min kakeyin don ƙiyaye lafiya. Min kakeyi don lafiya.

Wani fure kakefiso, wani fure kakefiso, wani kura kakefiso.

Kana san sharan ruwa mai sanyi ko sharan ruwa mai zafi.

Wane malamin kakefiso? Wane malamin Kak-Kakefiso?

Yaushe kake kajin waya kaj ka kajin waya ka?

Yaya kanke sakata lokacin hutu, ya kacin hutu.

Kana yi wanka shekin zuciya shekin waka shekin zuciya.

Nawa mandubi, muke asu wage kuke dasu age.

Kana iyan insta icciga kana insa instagiya.

Kana son karanta littattafai.

Sau nawa ka ke shiya gyaɗa, ya nwa ka ke shiya gyaɗa.

Kana shan taf-tafawa, tafawa.

Yaya ka ke tambaɗi tambata ta in igansheharke.

Kana zuwa gidan film? Kani zuwa gidan film? Sani gidan gon fim.

Kana sanya agogo ha hannu. Kana zan iya sa agogo a hannu.

Mine, mine ne bam, bam-bam na Sara Dankwisho Amaka Ike.

Mene ne abin ci da kake fi so mene mene abin ci kake fi so.

Wani launin labele ku shuke. Wane launi labulanku suke.